Eh, to a cikin abokantaka shi mafi mahimmanci shine zaman tare da kuma zaman zumunci. In akwai zumunci a cikin abokantaka ai kaga an samu lafiya kuma komai zai je daidai. In akwai zumunci kuma akwai taimakon juna, ana taimakon juna shine mafi mahimmanci a cikin abokantakan. Kana zumunci da mutum kuma ana abokantaka a cikin lafiya lau.

A'a gaskiya maganan gaskiya bana son wurare masu hayaniya, inda akwai hayaniya. Inda ake samun hayaniya bana so, bana ma so ina cikinsu. Ba za ka gan ni a cikin masu hayaniya ba ko kuma ka ji cewa ina cikin hayaniyan. Kuma ka ji ance ma ni na fara hayaniyan ko kuma ni na kawo abin da ya kawo hayaniyan. A'a, bana son. Kaga hayaniya bai da kyau. In ana samun hayaniya, ko wana lokaci ana samun rashin ganewa, kaga ana samun matsala.

To gaskiya dangantaka na da maƙwabta gaskiya yakan dangantaka yakan kamawa. Ka ga wasu makwabcin ana samun matsaloli da su sosai ba'ra a samu zaman lafiya ba sai ka ji an ce wane ya ce, wane ya ce. Shi yasa wani lokaci dangantaka na da su bai wuce gaisuwa ba da kuma zaman lafiya haka ɗin dai ya fi. Haka zaman lafiya ya fi.

Gaskiya to, yakan kamawa indai zan fita ne ko kuma za ni wani waje ina kallon madubi saboda ga ya nake da kuma ingan ko na haɗe. Eh ka san shi kallon madubi, a nan kawai zaka gane cewa ko ka haɗe ko baka haɗe ba ko kuma akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce ka yi. In kana kallon madubi zaka gane cewa eh akwai abubuwan da akwai gyara da ya kamata a ce ka yi da wasu abubuwa dai haka dai haka dai. Sau biyu ko sau uku dai ina kallo.